Eh gaskiya nakan je kasuwa ranan Juma'a ne kawai da shike shine lokacin kasuwa a wajen mu, so ba kullun bane nake zuwa kasuwa sai dai idan har ina bukatan wani abu ne, to dole shine zan je kasuwan best one inda nake kenan. Amma wasu wuraren kullun ana cin kasuwa so koyaushe zaka iya zuwa kasuwa lokacin da kake bukatan abu.

Eh gaskiya bana tauna goro a yanzu amma ba wai bana so ba ne. In na samu, a nakan tauna a lokaci ɗaya biyu amma ba kullum ba ne. So lokacin da na samu wani yana ci ya bani ni ma zan tauna. So amma bana tauna goro a yanzu.

Ya, ina iya tsalle igiya yanzu domin ina har yanzu ina a matashi ne. So akwai abubuwan da zan iya yi wanda ba zai zama mini da wahala ba har yanzu. So nakan iya tsalle igiya yanzu.

Eh a gaskiya ina raba ayyuka wa wasu da shike ni shugaba ne a wajen aiki, sai kuma a gida ma nine ne babban yaya. So nakan raba ayyuka wasu ƙannena suyi a saura kuma gwajen aiki wanda na dade ni shugaban su, na nakan raba masu aiki wanda za su yi saboda kowa ya je ya dinga ayyukan sa mu samu komai ya tafi yanda ake so.

Eh, nafi son kiɗan gargajiya irin na da ɗin nan. Gaskiya sunfi ma'ana da kuma daɗi sosai. So nafi son su idan zan na samun irinsu, a ana yi saidai yanzu samun su yanada wuya sosai ne. To kuma na zamanin ina san wanda bada sauri ba wanda a hankali kusan shigin irin na daɗin shi nafi so sosai.

Abincin da yake sa na ji daɗi sosai, shine na samu tuwo mai kyau, in na samu tuwo mai kyau da kuma miya mai daɗi. To idan naci, yakan sa hankali na ya kwanta, fiye da duk wani abincin da ake yi wai suna wasu kwaɗai kwaɗai da sauransu in nan babu Nafison tuwo mai kyau, da miya mai kyau mai daɗi, miyan gargajiya nafison wannan.

A na fiye zama dai a kujera, so taburma din ba sau da yawa na ke zama a kai ba. Sai wataƙila ko muna hira da jama'a ne dayawa ko naɗan fita bakin zaure, naɗan fita wani waje hakan nan to na samu mutane to zamu zauna taburma. Amma in dai ina gida ne, na fiye zama a kan kujera. Nema kujera na zauna kai, wanda ma zan iya jingina. So na fi son wancan dan taburman nan yana cin jiki sosai, so banason zama a kan shi. Ban son zama a kan taburma sai da kujera.

A lalai ina son tafarnuwa sosai. Ina cin shi domin yana da amfani mai da yawa, mai mahimmanci kuma a jikin mutum. So kuma akan yi su yaji da shi, akan sa shi a cikin miya amma hakan shi ma na kan ci domin yakan cire sanyi, yana kare lafiya a cikin mutum. Yana da amfani sosai so ina cin tafarnuwa.

A gaskiya ina, iya kokari na ganin cewa na samu dangantaka mai kyau da wanda nake aiki ko kuma a inda nake aiki. So ban na son wani abun da zai shiga tsakaninmu ya sa dangantakanmu ya ɓaci. So abokantakanmu yakan zama na da kyau sosai. Wanda barin yi, abun da zai ɓata shi ko ya ɓata masu rai ba ganin ya kamata mu haɗa kai dukan mu muyi aiki tare don mu cimma burin mu a gwajin aikin mu. Don kar kan mu ya rabu, mun ba mu iya yin aikin da ya kamata ba.

Eh ina siya wasu kayan a yanan gizo wanda bana samun su a kusa dani so nakan siya sai a kawo mani wasu kayan ba'a samu ma a kasan inda nake so dole ne sai na siya a yanan gizo kafin nan sai a turo mani. Ya iso gwajena a inda nake saboda inyi aiki dashi so ina siyan kaya a gwajen amma ba kullum bane sai na duba in ban samu ba tukuna sai na nema a yanan gizo sai na siya sai a kawo mani.

Eh, inda nike yanzu akwai WiFi a gida gaskiya, so wannan WiFi ne wanda muke kamawa duk wanda ya zo zamu bashi aaa password ɗin sai ya saka shi ma yayi amfani da WiFi da muke da shi a gida. Saboda muna samu muna sad-saduwa da ƴan uwan mu ta hanyar sadarwa da ake da shi na zamani daban daban.

Eh, a da da nake ƙarami na kan cije farce na da hakorina sai in sun girma me mu. Kun na nemi abin yankawa ko reza ko abin yanka farce sai na yanke da shi amma sai na cije kawai da hakorina na jera shi. Haka nike yi amma yanzu tunda na girma bana cije farce kuma da hakorina bana cije ba sai dai in nemi abin yanka farce ko kuma na nemi reza sai na yanke da shi amma bana ƙara cije harce da hakorina ba.

Abubuwa da yawa sukan sa ni dariya, so idan naga abun ban dariya, a in naga wasan kwaikwayo wanda yayi daɗi, sa mutum nishaɗi, to ya kan sa ni dariya, sai ina farin ciki, sai yakan sa nayi dariya. So irin wayanan abubuwan ne suke sa nayi dariya.

Ya danganci irin abincin da nake ci ne. Toh amma na fi son cin abinci da hannuna, wanda zan iya ci da hannu. Kamar su tuwo, in shinkafa ne kuma to na kan ci da cokali ne. Amma su tuwo wasu abubuwan da zan iya debawa da hannuna, na fi so na ci da hannuna, wanke hannuna mai kyau. Farce na make sure ina yanke su saboda kar datti ya zauna a ciki in ci ya samu ciwon ciki. So na kan ci da hannuna ne. So wasu shinkafa ko wani abin da sai ka deba da ludayi ko wani abu toshi ne nake amfani da cokali amma tuwo da hannuna nake ci.